A ina mutanen garinku suke taruwa don murna da shagali? Mutanen garinmu suna taruwa don murna da shagali a Murtala Square da kuma Gamji gate. Waƴanne waje guda biyu ne na wajen shaƙatawa da kuma wajen da ake murna da kuma jin daɗi a cikin garinmu. Kuma wajen gaskiya na da, wajen kuma yana da ganyaye sosai. Kuri ne wajen shan, akwai filayen ƙwallo a cikin wajen, akwai filayen wajen wasanni, akwai filayen kuma wasan doki. Sa'annan kuma bayan haka akwai wajajen cin abinci da ake da su a cikin wajen.

Wane bambanci kuke gani tsakanin tsaran yau da tsaran iyayenku? Gaskiya akwai bambanci na wajen aiki da kuma kuɗi. Kamar misali wajen kashe kuɗi, iyayen mu gaskiya suna da taltali, dan su basu kashe kuɗi kara zube, dan suna siyan abun da ya dace ne wa iyalansu ko baza su siya wa kansu ba. Amma mu kam yanzu kam mu yan fashion ne, duk abun da muka gani ya burge mu zamu je mu siya. Walau, shadda, takalmi, suit duk abin da ya burge mu mu kan je mu wannan. Akwai bambancin kuma fasahar zamani, don fasahar da gaskiya nake gani domin yanzun fasahan yanzun abubuwa sun yi sauƙi amma kuma akwai abubuwa na lalace wa a cikin rayuwa. Dan ya kawo yanzu kaman abubuwan su baɗala a cikin social media ya yi yawa. Wanda da ba ka gani kuma social media yanzu kaman da lokacin da babu su gaskiya ana zama ayi karatu amma yanzu komai ya zo a sauwaƙe amma kuma mutanen ba a karatun kuma ba a amfani da harkar internet din yanda ya kamata.

A ganin ku menene bambancin tsakanin abincin gida da na waje? Gaskiya ba-babban, bambancin tsakanin abincin gida da na waje shine albarkar da ke ciki. Dan abincin gida gaskiya ko beyi daɗi ba za ka gayana da albarka. Da yanda mutum ya ci kaɗan zai ji yaƙo shi. Amma abinci na waje kuma wani zakaji ɗanɗanonshi ya maka, wani ɗanɗanon shi bai maka ba. Ni gaskiya mutum ne wanda ban cika ma son cin abinci a waje ba, saboda yanda ba ka san da wane ruwa suke amfani da shi wajen girkinsu, ba ka san da wane kalan kayan miya suka sa ba wajen abincinsu. Kaman munan akwai kasuwan da ake sayar da irin tumatir lalatacce wanda ake ƙira shi da bage. To ni kuma gaskiya ba mutum bane mai son cin abinci da wannan tumatirin wanda ake ƙira da bage. Na fi so na ci abinci da abubuwa na gaskiya, fresh shi ya sama ni na fi zama na yi girka abinci na da kai na ba tare da na siya daga waje ba.